Wane launi labulenku suke?

Biredin da na fi so suna da yawa. Saboda biredi abu ne wanda muke son shi sosai a wurinmu. Ko wani safiya muna amfani da shi saboda ƙarin kumallo. Hakan ya sa muna son biredi sosai kuma muna da wurin buga biredi na u uka masu yawa. Kowa yana zuwa da irin biredin shi da yanda yake sarrafa shi. Wayansu biredin suna da tsami waɗansu kuma suna da zaƙi kace ma kamar rake suke. Waɗansu biredin kuma gishiri ake sa su. Amma ba abin mamaki ba ne hakan. Ko wani biredi ana sarrafa shi ne yanda ake buƙatar shi. A cikin biredin da nake so ne shine biredi wanda yake da zaƙi. Me yasa? Saboda duk abu mai zaƙi shine hankali ya fi so. Ni a wurina biredi mai zaƙi kamar wanda an sa mishi siga shine nake bukata a ko wani safiyan safe. Hakan yana samun kwanciyar hankali da natsuwa kuma daga ci kaɗan sai ka ga naƙoshin yunwa na ya mutu. Da safe akwai biredin da ake kiranshi biredin launi. Sunan kamfanin da take sarrafa shi Launi ne sunanta. Waɗannan mutanen suna ƙoƙari wajen cewa sun tabbata biredin su tana da laushi kuma tana da zaƙi. Tunda ni mai son abu ne mai zaƙi hakan ya sa nake son wannan biredin launin. Wannan biredin kuma tana da araha matuka. Arahan ta kuma ya kai ya kawo tabbas. Duk wani wanda ya san daɗi na abinci to dole ne ya so wannan biredin launin. Ko wani safiya ina zuwa in saya. Abun da ya sa nake son biredin launi shine biredin tana kusa da gidanmu ɓatadanisa. Kaga ga daɗi ga araha ga kusa. Sai sa koyaushe ko wani safiyan Allah da wannan biredin launin nake amfani na ƙarin kumallo. Didda ma mutanen gidanmu suna mamakin hakan sosai amma ni hakan bai dabe ni ba sam sam saboda ra'ayina shine abun da nake so. Ko duk abun da za su faɗa akan biredin idan abu na saurara ne dole in saurara in ji. Amma mahaifiyata kullum tana yabana a gurin son abun da yake kamata, abun da yake daidai, duk yanda jama'a za su yi magana. Biredin launi biredi ne wanda aka raba shi gida uku. Hakan yana nufin cewa za ka ci shi kwana uku a jere ko a rabe. Gashi baya ɓacewa da wuri, baya ɗaukan hunhuna da wuri. Duk wanda ya san biredi ya san biredin launi biredi ne mai rahusa sosai wanda neran ka ɗari ya siya ma babban jumbo wanda kai ka ɗai ba ka isa ka ci ba sai ka gayyato wani. Hakan ya sa nake son biredin launi a koyaushe. Duk da hakan biredin launi wata rana yana gintsa na saboda ni ba mai kwaɗayi ba ne kuma ni ba mutum ne mai son abu sosai ba. Da zarar na ci so ɗaya so biyu sai ka ga ya fita a hanjina. Duk da yanda nake son biredi launi amma shi ma kanshi wata rana ina iya barin shi in koma cin waɗansu biredi. Amma hakan baya nuna cewa ba shi nake so ba. Ni na fi son biredin launi har ga Allah saboda yana da rahusa kuma sauƙi yake da shi. Duk da cewa jama'an anguwanmu da garinmu ba su san daɗin biredin ba amma ni koyaushe ina nuna musu saboda su fahimta, su gane araha da daɗi da sauƙin da wannan biredin yake da shi. Idan kala akari soron biredi na waɗansu masarrafan ko wani jumbo ɗaya ana kan iya sayar da shi ɗari takwas ɗari biyar. Wanda ya zo aka siga hakan a launin biredi. Biredi launi shi nera ɗari uku ne kacal gashi kuma ci uku. Wato sauƙi a cikin hannu, rahusa a cikin baki kuma ƙoshi a cikin ciki. Saboda haka ina son biredin launi sosai da sosai.

Kuka a lokacin yankan albasa, hakan tana kasancewa ne yanayi a lokacin yanayi. Da fari dai dole ne mu a ƙasar Hausa akwai wuraren noma sosai. Hakan yasa ko wane wuri tana da albasa irin tasa ko in ce irin nata. Mu a wurin mu, albasan kashi uku ne. Lokacin da albasa ta huto, dukkan sababbin albasa muke ƙiransu. Amma ko da yake a ko da lokacin da suke fito sabon akwai sabobbin albasa amma akwai na Sokotawa, akwai na Katsinawa kuma akwai na Maiduguri. Duk da dukkan su sababbin albasa ne amma suna da kashi uku. Kai wani sa'in ma za a iya zuwa a ƙasa su kashi huɗu saboda akwai na Nijar da sauransu. A cikin duka wannan kashi ukun da na faɗa a gurguje, kashi na farko na Sokotawa yana da zafi sosai. Amma zafin shi bai kai lokacin da ya tsufa ba. Sai mabiyin shi na Katsinawa, sai mabiyin shi na Haus na Maiduguri. Lokacin da albasa suke da sabuwa ta fito, idan kana yanka ta, idan kana yankan albasa a wannan lokacin sabuwan, in har baka kawo ta kusa kusa da idanuwan ka ba, balalle ba ne ta saka kuka. Hakan ya sa duk lokacin da nake yanka albasa sai in guje shi in kai shi nisa yadda zan yanka shi. Wani sa'in ina kif ta idona saboda kadda ya shiga ido na ko da wasa. Hakan yana taimakamin sosai wajen kare kuka a albasa. Hakan kuma yana ƙara ƙarfafa mu wajen son yankan albasa. Da ke Hausawa suka ce "duk abun da ka gane hanyar shi to ka gane wacce mafiyar shi", na gane cewa duk lokacin da ka kai albasa nesa to da wuya ya saka kuka. Wannan maganan albasa sabbabi ce nan. In muka zo albasa tsofofi kuma, albasa tsofuwa duk ko ta wani yanki ne ko ta wane yanki take, dole ta yi zafi. E, dole tayi zafi. Tana da zafi matuka. Dukk da zafin ana gwada shi ne a inda ta fito. Kaman misali na Maiduguri ko na Sokoto ko na Katsina ko na Nijar, duk lokacin da aka kawo albasa sababbi suna da zafi amma zafin su bata kai zafi ba na ko'ina ne. Amma idan ya kasance tsofuwa ne kuma na ko'ina ne tana da zafi, sai dai zafin ya bambanta. Idan nake gama zafin sabon albasa da zafin tsofon albasa, kaman zafin da zan baka misali, a baka misalin kaman zafi ruwa ta fusashshe da ruwa wanda aka yi mama shi yayi zafi. Shine bambancin sabon albasa da tsofon albasa a wajen zafi. Saboda haka, lokacin da nake yanka tsofon albasa, duk da ina kai shi nesa ina tabbatar da cewa na rufe idanuwana. Duk yadda aka yi de, na san baza ta shiga ido na gabaki ɗaya ba. Akwai lokacin da ake samu ta wuce ido duk da an kai ta nesa. Amma hakan bata da yawa sosai. Sai dai idan albasan ta Sokotawa ce fito tana da hari sosai. Tana da masifa sosai. Ita masifa shine zafin albasa. Tana da shiga idon mutum matuka. Musamman ma kana cikin murhun dafa abinci in baka fito wurin firi inda iska yake gudowa. Idan iska yana gudu a inda kake, hakan yana taimakawa a wajen samun sauƙin zafin albasan. Amma duba da hakan, ko da akwai zafi albasan sosai, idan dai albasan ta kasance sabuwa ne to ana samun sauƙi. Abu na biyu wanda yake sa albasa ta sa mutum kuka shine girman albasa. Lokacin da albasan tana da girma, dole ta saka kuka. Hakan ya sa yawanci in ana miya mu muna ɗaukan ƙananun albasa ne. To hakan bata sa mun kuka. Kuma mu jarumai ne ba wai lalatu mutane bane. Duk lokacin da albasa ta kawo mana hari muwa kai matar hari mu ke yi saboda muna rufe idanuwan mu ko mu je guri man da iska take gudu take gudana ko wurin da zamu samu sauƙin sanyi. Saboda lokacin sanyi ita ce lokacin da ake samun albasa. To sanadiyan sanyi sai haka an samu sauƙin zafin albasan. Shi hakan yana taimakawa sosai a wurin albasa. A takaice dai kuka a yanka albasa bani bashi saboda ni bana kuka a lokacin yankan albasa. Sai dai matana don tara hawaye idan albasan ta kasance mai zafi sosai ne.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci. Meye ne dafa abinci? In aka ce dafa abinci, iyawa ne. Dafa abinci iri da yawa ne. Akwai dafa abinci wanda ko mutum bai iya dafa abinci ba in ya sa kan shi zai iya. Akwai wannan kuma duk iya dafa abincin mutum, akwai wani dabaran, da dole sai wanda ya san kan shi. Maza da mata mu a garin mu duka suna dafa abinci in ta kama. Amma mafi aksari mata sun fi dafa abinci saboda mata su ne masu yin aikin gida. An san su da aikin gida kamar dafa abinci, shara, wanke wanke, wanki da sauransu. Maza kuma an san su dai da zuwa su nema kuɗi a kawo a dafa abinci. Amma idan ta kama maza suna dafa abinci, yawanci dafa abincin da maza suke yi baya wuce girke girke, baya zuwa kan tuke tuke da wayan su dafa abinci na musamman. Misalin dafa abincin da maza suka fi yi shine kamar dafa taliya. Ita taliya ba ta buƙatan wani ilimi na musamman. Kawai abun da take bukata shine mutum ya iya ƙyatta a shara, bayan ya iya ƙyatta a shara, ya tabbatar ya iya gyara makubarin shi in har da gawayi zai yi. In kuma da gas ne sai ya san yadda zai kunna gas ɗin ya kula. Idan kuma da ice zai yi, sai ya san yadda zai haɗa ice. Yawanci ice tana bayar da wahalan dafa abinci musamman ma lokacin da a gari akwai damshi. Dole mutum ya buƙaci abubuwan da za su taya shi kamar misali roba da leda da dukkan sharan da suke gudu a kan iska. Hakan yana taimakawa wajen dafa abincin ya yi shi kuma ya yi sauƙi. Dafa abincin taliya misali kawai abun da ake buƙata ka tafasar da ruwa. Idan ka ɗora ruwa a kan wutan ka, makuburi ne ko gas ne, kafin ruwan ya tafasa ko kuma bayan ruwan ya tafasa sai ka sa taliyan naka a ciki. Idan ka bar shi taliyan ya-ya-ya tafasa, ya tafasa, ya tafasa, bar ya wuce mintina goma na agogo ko rabin sa'a guda. Bayan haka sai ka saukar. Bayan ka dafa taliyan naka yanzu sai ka nemo miya za ka yi ko jollof za ka yi ko kuma za ka sa mishi da yaji. Idan miya za ka yi sai ka nemo wani tukunya ka samu ka yanka zuba mai ya-- mai ɗin ya tafasa sai ka sa albasan ka, sa tumatir naka ka dafa shi. In ma miyan tumaturi za ka yi sai ka sa, ka sa magin ka da kayan ƙamshi ka saukar. Amma hakan yana bawa maza wahala gaskiya. Iya dafa abinci maza yawanci baya wuce da mai. Idan mai za ka dafa sai ka nemi mai sai ka ɗaura shi a kan wuta. Idan yayi zafi sai ka sa albasan ka sai ka saukar. Sai ka nema yaji ka daka idan ba dakyakykyen kyakkyan yaji. In kuma akwai dakyakkyan yaji sai ka zuba. Wannan nau'i na farko kenan. Wani dafa abincin da maza suke iya yi kuma shine kamar shinkafa da wake. Shi ma abinci ne mafi sauƙin sarrafawa. Kawai abun da ake buƙata ruwa ne za ta tafasa sai a sa wake ta tafasa, ta tafasa har idan waken ta kusan nuna sai ka nemo shinkafan ka, ka wanke sai ka zuba. Shi ma bar ya wuce sa'a guda ko rabin sa'a guda sai ka saukar. In ma miya za ka yi, in ma, in ma yaji za ka nema sai ka haɗa shi. To amma akwai dafa abinci na musamman irin su per boiling, irin su salat, irin su tuƙe, irin su ɗan wake. Duk da cewa wayansu mazajen suna iya dafa ɗan wake amma baya iya yi irin na mata sai dai wanda ya sa a kan shi. Amma tuƙe kowa ya san shi na mata ne saboda yana buƙatan ilimi na dafa abinci sosai. Dafa abincin da yawanci ake yi a gurin aururruka da bubukukuwa shine abun da ake kiranshi per boiling. Wannan kuma yana buƙatan ilimin musamman wanda idan ba shi yau ba zai yiwu ba. Hakan ya sa ba kowane namiji bane zai iya da yin per boiling sai ya sa a kan shi saboda yana da abubuwa sosai. Kuskure guda ɗaya zai iya mayar da abincin ya kuma wani abu daban. A garin per boiling sai a je a yi tuwon per boiling. Hakan ya sa ni dai kaina ina iya dafa kowane irin abinci saboda na saba dafa dafe abincin a gidan namu. To amma duk da haka haka wayan su baya sa iya dafa abinci saboda wayan su daliluka kamar ba su saba ba ko kuma ba a sa su ko kuma gidan na su yawanci akwai mata. Duk gidan da ba mata da yawa dole mazan su koyi dafa abinci. Amma in ya zamana akwai matan to ba aikin maza bane. Yawanci maza wani ayyuka daban suke yi.

Eh, ina kallon inuwana. Ai, kallon inuwa tana da hanya daban-daban. Kowane irin inuwa ana kallonta a lokacin da ya kamata. Yawanci ina kallon inuwana musamman idan gari ta waye. Ai, kafin gari ya waye ba wanda ya isa ya kalli inuwan wani. Amma duk lokacin da gari ta waye, rana ya fara fitowa daga gabas, to wannan lokacin dole mutum ya kalla inuwarsa. Hakan ya sa da zarar rana ta fara fita, nake kallon inuwana. Wai a lokacin da muke yara ƙanana, ana ce muna ko wane mutum da abokinsa idan rana ta fito, bayan rana ta koma kuma abokin nashi na komawa. Hakan yana mitikar ba mu mamaki, muna tunanin cewa mene ne haka. Sai inji masana ƙarin magana suka ce mana, ai hakan yana nufin wannan inuwar da yake tattare da mu. Lokacin da gari babu rana, yayi duhu ba ma kallonta, sai dai idan wani haske ta zo. Amma duk lokacin da gari baya duhu akwai haske, dole mutum ya kalla inuwarsa. Sai muka ɗauki cewa inuwa, inuwar mu ita ce abokiyar mu lokacin da gari yake akwai hasken rana. Lokacin da babu hasken rana kuma sai inuwar ta ɓuya. Duk da ilimin zamani da ya nuna cewa kowane abu yana da inuwarsa, ai dole komai ya kalla inuwarsa. Duk wani mutum yana da inuwarsa, sai dai inuwar nasa za ta iya fin shi girma ko ta iya kai gaza haka. Wani inuwa tana kai girman mutum ko ta fi shi, amma hakan yana bisa ga lokaci ne. Yanzu misali idan ka ɗauki lokacin safiya, inuwarka ba ta kai ka tsayi ba. Amma muddin an kusa maraice, misalin ƙarfe ɗaya, za ka ga inuwarka ta zo daidai da tsayinka. A wannan lokacin muna amfani da inuwar mu muyi lissafin safe, rana maraiciya, yamma yini. Misalin idan na baka yanzu, idan inuwarka ta kai daidai tsayinka, to ana sa ran rana ta kusa zuwa tsakiya ko kuma ta ma zo tsakiya. Lokacin da inuwarka ta zo ta gaza tsayinka, to wannan ana nufi rana ta fara kifcewa daga tsakiya, ta fara faɗiwa. Duk lokacin da aka ce inuwarka bata ma kai biyun tsayinka ba, to wannan yana nufin cewa rana kuma ta riga ta sauka. A wannan lokacin ba'a kalla rana sai dai ka kalle shi a nisa. Duk lokacin da ka ɗaga idonka baka iya kallon rana a saman kanka, to wannan lokaci ne wanda inuwarka ba za ta kai tsayinka ba. Hakan yana taimakawa gurin bambance lokaci a zamanin da, kuwa in da babu sa'a ko agogo. Hakan kuma ilimi ne na musamman sai ga wa yan da Ubangiji Allah ya bashi. Idan ka zo kuma gurin kallo inuwana, dole na kalla inuwana. Amma idan hasken da ya haska ne yana ta bayana ne, to dole in kalla inuwana a gaba. Amma duk lokacin da hasken da yake haska ne yana ta gabana ne, to inuwana yana bayana. To idan na buƙaci kallon inuwana dole sai na juya baya. Hakan ya sa wa'yansu mutane idan suna tafiya za ka ga suna juyan bayansu, sai an musu kallon marasa wadatattun hankali. Hakan kuma ana samu ne a cikin yara ƙanana wanda basu san mene rayuwa ba. Duk lokacin da aka ce yaro ne ƙarami, to dole akwai fasaha da basira wanda yake buƙata na matuƙa a gurin manya. Hakan yana taimakawa sosai saboda a samu sauƙin rayuwa. Duk lokacin da aka ce mutum yaro ne, to haka kome a wurin shi wasa ne ko abinci a wurin shi wasa ne. Bai san kome na wahala ko na daɗi ba. Hakan ya sa ko da inuwar nashi ne sai dai ya ɗauka kamar wani abu ne na wasa, ba wani abu ne mai muhimmanci ba. Amma mu, mutum wanda ya san hankalin kanshi dole ya san me bambancin inuwa meye bambancin tsayin shi. Hakan yake taimakawa a gurin fahimtar ilimin yaro da ƙwazon shi da ilimin shi da nagartar shi a cikin yara 'yan wan shi. Yaron da yake iya gane bambancin inuwa yake sani amfanin shi, to lallai yaron yana da hazaka sosai da basira.

Abu mafi muhimmanci a cikin kowane abokantaka, abubuwa kaɗan ne amma a wurin wani kuma abu ne masu girma. Idan aka ce abokantaka iri-iri ne, akwai wani aboki wanda ya yadda da kai ya rike ka don Allah babu zalunci ko cuta a lamarinshi. Akwai abokin da kuma koyaushe yana tsammani ya cuce ka. To, idan aka ce mahimmancin abun wanda yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine rikon amana da gaskiya da yarda. Idan abokin ka ko abokantaka babu rikon amana, babu gaskiya, babu yarda, to wannan abokantakar tana cikin tafiya a cikin zaluncin duhu. Hakan ya sa duk lokacin da zaka ɗauki aboki, har ka ɗauki aboki kawai sabida ka ga halin shi a zahiri. Ka zauna da shi ka gane shi waye ne. Ka tambaye shi a cikin zuciya. Ka tambayi zuciyan ka a cikin hankali. Ka gane wannan abokin naka yana da haƙuri, yana da nagarta, mutum ne mutumin kirki, wanda zai iya rike amana, wanda zai iya rike alkawari, wanda ba zai cuta wa, ba zai yi zalunci ba. Wannan shine abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka. To, duk abokin da ba shi da irin wannan rukuni, alkawari ko amanar, aboki ne wanda ba shi da amfani a cikin rayuwan ka. Duk lokacin da ka samu aboki yana ƙoƙarin cin amanar ka ko yana zalunce ka, to wannan ba aboki bane na tafiya. Ko abokantakar ku ba za ta iya taɓa yin cin nasara ba. Abokantaka tana da muhimmanci sosai a cikin rayuwar ɗan adam. Ko a cikin dabbobi ne abokantaka tana taimako. Musamman ma lokacin da mutum yake cikin wani sha'ani ko na jin daɗi ko kuma na mujarrabi. A lokacin da kake cikin sha'ani na jin daɗi, za ka je abokin ka ku zo kuma ku yi amfani da wannan daman da ta zo. Lokacin da ake cikin sha'anoni mujarrabi kuma ba'a fata, ka ga abokantakan sai ka ga sai ka ja ya shi jiki, sai ka ga ya taimake ka, sai ka ga a wa'ayin Hausawa su ka ce, "A tashi tare, a mutu tare." Ko kuma su ka ce, "A tashi tare, a tsira tare." To, duk abokin da ba ya iya yin haka to wannan ba aboki bane. Hakan ya sa duk lokacin da zaka ɗauki aboki, sai dai ka ɗauki aboki mai amana, mai ƙoƙari sosai.

So nawa kake yanka farce? To shi yanka farce abune wanda dole mutum yayi shi a kowane lokaci. Me nake nufi da kowane lokaci? Abu ne wanda yake cikin tsabta. Duk wanda bashi da tsabta sai ka ga a cikin rashin tsabtan shi baya yankan farce. Aƙalla a ƙasara ko wane sati ina yanka farce na sau uku ko kuma ince sau biyu. Yanka farce yana da amfani sosai, yana da muhimmanci. Idan ka ɗauki mene farce, farce ita ce wani halitta wanda take jikin hannu. To me amfani hannu kuma hannu ana amfani da shi a wurin cin abinci. To idan ka ce hannu ana amfani da shi a wurin cin abinci, to hannu kuma ana amfani da shi a abubuwa diyawa a cikin rayuwar ɗan adam. Za a iya cewa abubuwan nan abubuwa ne na ƙazanta ko kuma na tsabta. Dole ne za a yi shi da hannu, musamman iyayen yara. To kuma da wannan hannu ake cin abinci. Hakan kuma yake sa farcen mutum ya ɗauki datti wanda ba a son rai ba ko ba a cikin son rai ba. To duk lokacin da mutum ya kasance baya yanka farcen shi sai ka ga koyaushe farcen shi datti yana taruwa yau da gobe. Hakan zaka gaya sa mutum datti ya shiga cikin hannun shi kuma yana cin abinci kuma da farcen shi. Mawannan farcen akwai datti a ciki wanda hakan ba abu ne mai kyau ba. Shi yasa duk wani mutum wanda ya kai mutum, mutum mai ƙoƙari, mai tsabta za ka gan shi koyaushe farcen shi a yanke. Ba za ka taɓa ganin shi da farce ba. Dik da cewa mata yanzu suna yin jan farce, hakan baya sa ya nuna cewa farce wani abu ne na ado. A bisa al'adarmu na mu Hausawa in ba ƙazami yau ba wanda yake barin farce. To abune wanda ƙwaƙwalwa zai ɗauka. Idan mutum ya bar farce fa ba wani abu bane in ba datti ya shiga ya taru a cikin wannan farcen ba. To me buƙatar yin farce faɗa? Waɗansu suna barin farce saboda faɗa. To ai faɗa mugunta ne kuma ba'a fatan shi. To wa ma yake fatan masifa ko faɗa? Allah shi kare mu. Hakan yasa ni koyaushe nake yanka farce na aƙalla a ko wane sati sau uku. Wannan yanka farce da nake yi sau uku a kowane sati yana taimaka mun sosai fiye da yadda ƙwaƙwalwar ɗan adam zai ɗauka. Duk lokacin da na yanke farce na sau uku a sati ina samun sauƙi a lokacin na zo cin abinci. Kuma ina samun kwanciyar hankali da natsuwa wanda wanda baya yanka farce ina kyautata zato baya samu. Saboda yankan farce fa wani nau'i ne, wani nau'i ne na nagarta, wani nau'i na nuna cewa abaka yi mutum ne mai tsabta, mai son tsabta, mai kula da jikinka. Duk wani mutum wanda ya san tsabta ya san kula da jiki. Ba za ka taɓa ganin ya bar farcen shi sun taru sun yi tsayi ba. Hakan yasa a ko wani rana ina yanka farce na bayan kwana uku ko biyu. Idan har kun da na fi yanka farce na kuma shine ina yanka farce na ranan Juma'a. Hakan abu ne wanda ake so sosai yana taimakawa kuma abu ne wanda ya zo a cikin addini da kuma al'ada. Idan kuma ka bar ranan Juma'a sai ka yi lissafin kwanaki uku, Asabar, Lahadi, Litinin. To ranan Lahadi nake yanka farce na idan na samu dama saboda Litinin zan fita ofis ko in tafi asibiti kallon marasa lafiya. Hakan yana taimaka mun wajen lokacin da marasa lafiyar da nake kallon su suka kalle ni, farce na nima a yanke su ma suna samun kwanciyar hankali da nagarta na cewa wannan likitan ni likita ne mutumin ƙwarai wanda nake da tsabta bana so in zo a yanayin datti. Balle ka ta wanda nake kallon su su samu rak na ƙasa a cikin zuciyan su. Hakan yana taimaka mun sosai. Bayan Litinin kuma Talata Laraba ina sake yanka farce na sai kuma wata Juma'a. Wata rana ko ina iya yin hakan sau biyu ko sau uku a cikin sati yadda ta kama da yadda nake da lokaci. Saboda ni mutum ne wanda nake da ko wane lokaci a irge. Ka je aiki, ka je makaranta, ka je ka za, ka je nan saboda ka komai na a lissafi yake kuma komai na a bisa ƙa'ida yake. To yankan farce na tana zuwa ne a ƙa'idar yadda sati ayyuka suka zo. Idan aiki suka yi yawa dole nima in yankan farce yadda aikin ta zo mun. Ba zan ƙara lokaci na ba ko rage lokaci na ba.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To ni de mutum ne mai son tafiyan ƙafa kuma mara son tafiyan ƙafa. To ni ne mutum ne mai son tafiyan ƙafa kuma mara son tafiyan ƙafa. To ita idan aka zo Jikin ɗan adam da lafiyanshi. Bincike na likitoci ƙwararru wanda muka yi, bincike wanda muka yi wanda bai wuce shekara biyu ba, ya nuna cewa tafiyan ƙafa yana sa abunda ake ƙiranshi ƙwayar sinadarin carbohydrates da na protein wato wanda ake cin sa a abinci na yau da kullum da na fats wato kitse yana zazzagewa, yana fita a jikin ɗan adam lokacin da mutum yake tafiyan ƙafa. Tafiyan ƙafa idan ka lura dole mutum za ka kaga yana gumi. To wannan gumin za ka ga in za ka ɗanɗana yana wani gishiri gishiri. To wannan gishirin fa ba wai wani abu ba ne mara ma'ana. Yana nufin cewa akwai abubuwan da suka fita a jikinka. To ni lokacin da nake tafiyan ƙafa gaskiya babu adadi sai dai yanayin yanda na samu kaina. Misali daga gida idan na tashi da safe zan je in yi tafiyan ƙafa, abun da ake ce masa exercise. Ba wai gudu nake yi ba kuma ba wani abun tashi hankali nake ba. Kawai tafiya nake yi a hankali na ko kuma tsaka tsakiya. A tafiya nake yi da hankali na, iya gwargwadon misalin ace kilomita biyu kika ga na zo. Ko kuma idan na fita aiki a cikin asibiti, idan na je karan, karan marasa lafiya se ka ga duk inda zan tafi sai in tafi a ƙafa. Ko kuma daga ward na zuwa ward na maƙwabtan mu ba zan ɗauki abin hawa ba sai ka ga na tafi a ƙafa. Ko kuma in fita masallaci yin sallah ko kuma in je neman abincin da zan ci ko shan ruwa ko kuma gurin zuwa hutu duka ba na amfani da abin hawa. Idan ka ga na amfani da abin hawa shine tafiyan da ya wuce kilomita uku. Duk lokacin da tafiya wuce kilomita uku dole jikin ɗan adam zai ji. To hakan ya sa idan tafiya ya wuce kilomita uku dole in nema abin hawa. Duk da cewa tafiyan ƙafa yana da amfani to akwai fa illan da yake yi idan tayi yawa. Yana kawo tsufa da wuri sai sa idan tafiyan ƙafan ta wuce na matsayin tsayin kilomita biyu ba na son yin shi saboda komai tana da ƙa'ida. Duk abun da fa aka ce yana da amfani to dole shi ma wannan abun yana da illa. To hakan ya sa duk lokacin da na yi tafiyan ƙafa dole in tabbatar baya wuce kilomita biyu. Hakan yana taimakawa sosai a gurin lafiyan jikin ɗan adam sai sa aka ce ka tsaya a matsakaicaccen komai kada ka wuce iyaka. Wuce iyaka yana da wani matsala a waɗansu lokacin. To amma duk lokacin da ka fara tafiyan ƙafa na kilomita biyu na san ina tabbatar da zaton cewan gaba gaba za ka iya yin tafiya na kilomita uku. Wata rana kuma za ka iya na kilomita biyar amma idan ta kama. To duk lokacin da ba ka iya yin ko na kilomita ɗaya a ɗauka cewa yau ta kama ka ka yi tafiyan kilomita biyar kai inda baka saba yin tafiyan kilomita ɗaya ba, ta yaya za ka yi tafiyan kilomita ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar? Banbancin, banbancin babu da akwai kenan. Kaga wannan ba abu ne mai yawa ba sai sa koyaushe nake koya jikina tafiyan ƙafa amma ba na so tafiyan da zai jiman ciwo tafiyan da bashi da nisa wanda bai kamata ka hau abin hawa ba wanda bai kamata ka ɗauki mota, in ɗauki mota in fita ba wanda bai kamata in ɗauki abin babur ba. Dole ne ni in yi shi da ƙafana. Hakan yana taimaka min sosai kuma yana nuna min nagarta da sannin ya kamata. Waɗansu mutane suna ganin birgewa ne ka ɗauki abin hawa ka shiga ko'ina wanda ba za ka ɗauki ƙafanka ka yi tafiya ba. Suna ganin birgewa ne ko iyawa ne ko kuma kuɗi ne. Hakan sam sam rashin fahimta ne da rashin gane mene ne rayuwa. Sai sa a koyaushe nake tafiyan ƙafa. A kullum zan iya tafiyan ƙafa ace sau uku ko sau huɗu wanda ya tafi kilomita biyu. Tafiyan ƙafan da take rabin kilomita ko kilomita ɗaya kuma bata da iyaka saboda ni mutum ne mai hulɗa sosai. In tashi daga nan, in tashi daga nan in je nan to duk inda na tabbatar da cewa ba guri bane mai nisa to dole ne in yi tafiyan ƙafa. Musamman ma idan lokaci lokacin sanyi ne. Hakan yana taimaka mu saboda shi rana tana da illa to a cikin rana tafiya ɗin ba'a so ya yi yawa. Kodayake tafiyan ƙafa yana da amfani amma a cikin rana ana so a taƙaita shi yanda bazai yi yawa ba. Hakan yana taimakawa gurin daidaita lafiyan ɗan adam da gyara jikinshi kuma da sannin ya kamata a rayuwan shi. Kuma shi in ji Hausawa suka ce wai lafiya jari ne to ka ga dole mutum bazai yi wasa da jarin shi ba.

Kana yin barci da rana? Lallai kuwa ina yin bacci da rana amma yin barcina da rana kamawa take. Da farko dai kowa, yasan barci ba mai yin shi sai wanda ya gaji. Duk lokacin da mutum ya gaji ko ya yi aikin wani gajiya ko wani aikin da ya daɗe yana yi, to dole jikin shi, gangan jikin shi da ƙwaƙwalwanshi dole tana buƙatan hutu. To hakan yasa idan mutum ya buƙaci hutu sai ka ga ya kwan ta yayi barci ko ya gingide. A bisa gaskiya dai bana yawan barcin rana sai idan ta kama. Saboda yawanci da rana, idan ta kasance ranakune na ranar aiki, kamar misali Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, kaga waɗannan ranaku ne na aiki to bana yin barcin rana. Dan ina tafiya aiki kuma in na tashi aiki ina zuwa gida, ina uzurin gida, in je aiken iyaye haka da sauransu, in taimakon ƴan uwa ne a yi shi da duk abubuwan da ya kamata. Yawanci dai idan ranakun ranan da akwai aiki ne bana yin barcin dare sai da dad daren. Amma idan ya kasance kamar Asabar da Lahadi ne, duk wani ma'aikacin gwamnati ko ɗan kasuwa, yawancin lokaci Asabar da Lahadi shine lokacin hutunsu. Hakan yasa nake barcin rana, ranar Asabar ko ranar Lahadi. Duk da dai cewa bana yawan barci ranar Lahadin ko ranar Asabar ɗin. Idan na yi wani aikin gajiya, misali idan na yi wanki, idan na yi wankina ko wani ayyukan gida wanda ya kamata in huta ina kwanta wa in huta da rana. Amma bana bacci mai tsayi ko mai nisa. Matsai ƙai ƙaccin bacci nake yi baya wuce sa'a guda ko zuwa sa'a biyu. Hakan yasa bazan ce maka ina bacci rana ba kuma bazan ce bana yi ba. Saboda ko da ina yi, ba wani yi nake yi mai yawa sosai ba. Amma baccin rana idan nayi shi gaskiya yana taimaka mun, musamman ma wajen ƙara ƙarfin basira na da fahimta na. Abin da yasa bana son yin yawan bacci rana shine, wata rana idan kayi bacci da rana, idan ka tashi sai ka ji jikin naka kamar an zane ka. Hakan yake kashe mun jiki wata rana ko da ina da gajiyar son yin bacci, sai ka ga na ɗimse na ƙi yin baccin kuma nayi abun da yake gabana. A duk lokacin da aka tambaye ni ina son yin bacci rana to ba lallai bane in ce eh ko a'a. Amma dai gaskiyar magana bana son yawan baccin rana. Asabar da Lahadi dai lokacin hutu to ina ƙoƙari ina yin barci idan ta kama. Mu ɗauka cewa yau Asabar ne, idan na tashi da safe ina ayyukan gida. Idan nayi aikin gida misali ƙarfe bakwai, takwas, tara hakan yana nuna cewa zan zo ƙarfe goma in ɗan zauna yin sai in huta. To a cikin hutun nawa, muddin idan aikin da nayi aikine na gajiya to barci yana iya ɗaukana. Idan bacci ya ɗauke ni kuma baya wuce sha ɗaya, sha biyu kuma ɗaya, na tashi nayi wanka kuma nayi shirin fita masallaci. To idan na zo kuma dole in yi ayyukan gida daga baya to kaga baccin ranar da na samu nayi kenan to in sha Allahu idan yau Asabar nayi bacci to da wuya ace Lahadi kuma na sake yin baccin rana. Kaga ni ba mutum bane mai yawan baccin rana. To amma ka san bacci tana da zuwa zuwa ne. Wani lokacin ko da ba ka son yin bacci sai ka ga barcin ta zo sai ka ga dole ka yi. Wani lokacin kuma ko da kana son yin barcin sai ka ga ka kwanta ka rufe idon naka kuma kamar wanda aka yi ma ganga a kunne kuma sai ka ga barcin ta ƙi zuwa. To duk da yake dai kowa da yanayin shi. Ni ko na kwanta barci kuma barcin gaskiya Alhamdulillah baya bani wahalan ɗauka. Saboda haka dai bana yawan yin barci rana kuma yawancin ranakun da na fi yin barci rana shine ranar Asabar ko ranar Lahadi. Hakan yana taimaka mun sosai a gurin cewa in ga na huta.